Eh, lokacin cin abincin rana yana kamawa kamar daga karfe ɗaya da rabi zuwa karfe biyu zuwa biyu da rabi. Wannan range din dai har zuwa uku ma wani lokacin ya danganta idan wani kusurin biyu ruya ana ba.

Eh, da ɗa ina yaro ina saka wa amma yanzu ba na saka tabaro gaskiya. Amma ina so in dawo saka wa saboda wasu dalilai na iska ko ƙura saboda idan mutum ya fita waje, domin kariya da lafiyar ido.

Eh ina da ma, ina da manufa a koyaushe ta. Aƙalla ina so a ce na cumma target dina. So ina plan daidai ta yadda na ga watan ya kasance min. Ko in sha Allah a wannan lokacin ina samu in cimma abinda da ke so in cimma.

Eh lallai dole inji tsoron ƙwari mana idan masu cutarwa ne idan ba masu cutarwa bane kuma dai zanji tsoron su kasance kusa dani domin zata iya yiwuwa suna da wani abu baijine su wanda zai cutar da lafiyan ka ko da ace su kan basa cizo.

Eh, ina da copy na kowane zahiri. Nawa? Kama daga certificate da nake da adaɗaɗɗan bada indijel da sauransu su admission letter, result sheet, su pays of payment su da sauransu da ina aiki.

Eh gaskiya ina da saurin yin rubutu sosai ma, dan in an awa zan iya rubutun da ya kai fejis dayawa. Bana iya cewa amma ina da saurin rubutu, ya danganta da inda zan yi rubutun.

Eh ina yin typing ya kasance akwai paragraphs masu kyau, sentences sun fita suma kalmomi da jimloli kenan ina tsara rubutu kamar na kwararre, ina typing rubutu na kamar ya zama kwararre ne professional.

Gaskiya yanzu bana tara kashi, bana tara kuɗi CD in digit nake tara kuɗi bana ajiye paper. In ka ga na ajiye paper to na spending day misali zan siya wani abu daily haka. So in da zan je maybe ba sa karɓan transaction.

Eh, muna haduwa da abokan cinikina wasu lokutan a kasuwa in sun zo siyayya. Sannan abokan cinikin yamma sun zamo kamar ƴan uwa. Most of the time a wajena suke sayan abin da yayi zamanin yake sayarwa. Ba sa zuwa wani waje.

Eh muna cin abinci tara da mutane, jiya tare da mutane na ci abinci. Yau yanzu ne ma kawai breakfast na yi ni kaɗai kasantuwar ban samu na fita ba. Sai na yi a gida amma ina cin abinci a wajen ma, ina cin abinci da mutane sosai sosai ma.

Ai gaskiya yanzu ba a gado nake kwana ba a ƙasa nake kwana saboda na fi zama comfortable da convinient inji ni a ƙasa. Zan yi shimfiɗa akatifa na a ƙasa da pillow in saka net in ɗauki maya fi. Se in rufe jiki na shikenan sai in kwanta.

Gaskiya yanzu eh wasu na yi amani ba na haɗa wuta da itace. Gas cooker ne stock kenan da shi na ke amfani. Ba na amfani da wuta. Sai dai irin extended family ɗin nan da suke amfani da itace saboda girman abin da za'a dafa shiyasa su ma suke amfani da manyan tukwane domin kuma manyan tukwane su yi babbar, su yi wuta da itace ya ta.

Eh, zan iya tafiyan nisan da ya kai har 5km a ƙafa. Zan iya tafiyan da ya kai 5km kuma yawanci gaskiya don ko shekarar jiya na yi tafiyan da ya kai almost 3km a ƙasa.

Eh, ranar biyan albashi ina kasancewa cikin farin ciki da jin daɗi da murna. Kasantuwar cewa wahalar da na sha na tsawon watan, yau za a biya ni kwatankwacin wahalar nan. Ba wai wahalar da za a biya ba, don wahalar da kai ba za ta taɓa biyuwa ba, amma kwatankwaci na kuɗin aikinka.

Eh, ina iya gabatar da rahoto idan yanza ma nine na yi bincike a kan wannan rahoton ko kuma wani ne ya yi binciken. Yan mun bayanin da ya yi binciken, zai samu gamsuwar gabatar da rahoto ta yadda ya dace.

Tab, ance in baka sanya turare ka shiga uku, inasa turare kullum kullum. Yanzu ma haka jiya na siyo wani, ah shekaran jiya na siyo shi sunan shi ma Alharram Oud. Yana da ƙamshi sosai, ina sanya turare na.

Gaskiya bana rubutun kuɗin da nake kashewa saboda ba wasu kuɗaɗe bane masu yawa. Nake son jin balle, balantana har ace duk inda kashe suna rubuta. Wannan ne dalilin da ya sa bana son le kuma ya zama na a ce ko da yaishe ma idan kuɗin ya zo already an lissafa fa su ma.

Eh lamba ta wace lamba ke nan? Lambar waya ko lambar gida ko lambar mota? Lambar gida address ke nan wace lamba cike ake buƙatar asa ni ake buƙatar su?

Gaskiya ba na kunna kendir sau da kendir tsohon yayi ne gaskiya. Yanzu an wuce yayin kendir, sai dai bulb wa to ƙwan lantarki kenan. Da su mu ke amfani domin samar da haske ingantacce sai kuma wayoyin hannuwa du su muke amfani da su.

Eh ina sasanta rikici, farko idan dai faɗa su ka fara za a yi ƙoƙarin raba su. Aji me ya faru idan aka saurari abun da ya faru, tanan ne za a iya gane mara gaskiya sai a bashi haƙuri shi kuma wanda baya da gaskiya sai a faɗa masa abun da yayi bai kyauta ba kuma kar da ya ƙara.

Eh ina magance matsaloli, tahanyoyi da yawa. So na farko zan ga matsalar dame dame nake da sai, in duba wacce ce ta fi cancanta, na zauna a kan ta domin magance ta. Eh zan bi shi mataki mataki, har zuwa matakin ƙarshe.

Eh gaskiya ina son ice cream. Ina son ice cream mai flavour na vanilla da strawberry. Ina son wannan ice cream ɗin sosai, sai kuma ice cream wanda aka yi mai milk creamy. Shi ma ina son shi sosai, amma yanzu bana fi mamaki shan ice cream.

Eh ina zuwa shagon wani Islamic chemist sai ina zuwa Kanawa Provision store sai ina zuwa shagon Zainab Abidin soft drinks. Na fi zuwa wannan shagon Kanawa camp provision ne irin su madara, maggi, sugar shagon Zainab Abidin kuma soft drinks ne.

Gaskiya ina son ziyartar Makka da Madina. Su ne babban wajajen da nake so bayan ziyarta a wannan lokaci. Idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba ni dama da iko kuma ya ara min lokacin zuwa.

Eh gaskiya ban cika amfani da matashin ya ba amma ina amfani da shi wasu lokutan. Ya danganta in ranan ƙawai ta kama sai in amfani da shi don kuma na ji bana bukata. Bai zamar min lallai-lallai kullum ace sai na amfana da shi.

Eh, ina kammala aiki akan lokaci. Na farko idan ga aikin da zan yi, shine inda sai in auna naga cewa, wane lokaci zai ɗauke ni, wane hanya ne in na bi zan yi sauri akan na gama shi. Sai in yi yanda zan yi sauri ba tare da ya ɗauke ni lokaci mai yawa ba. Farkon ma zan fahimci aikin, wane kalar aiki zan yi, shi zai bani damar gama cikin sauki.

Eh gaskiya abincin da yake sawa na ji daɗi na ji na gamsu da cewa tabbas e na ci abinci. In samu shinkafa da wake da kabeji sannan a samu ƙwai ko kifi ko nama sannan a samu wani juice ko yogurt mai sanyi wanda in na sha zan ƙara gamsu in ba a samu wannan ba a samu.

Batun gaskiya na fi son zama. Saboda idan na kasance a tsaye, zan gaji da yawa. Shima zaman wani lokacin in ka daɗe a zaune, za ka ji ka gaji. Amma ya danganta da ma inda za ka zauna. Amma gaskiya na fi son, na fi son zama a kan tsayu.

Eh, a kullum ina shan biyu wata, na sachet da na laida kamar guda biyar, shidda, huɗu. Wani lokacin ma har zuwa takwas. Ya danganta a gida nake rana ko kuma na fita waje, kuma ya danganta da wuri da rana rana ake yi ko kuwa ruwaye da ishkul.

Gaskiya so ɗaya nake sharewa da safe, ko da rana. Inna tashi, inna gama haɗa abin kumallo, nayi wanke-wanke, nayi wanka, nayi wanke-wanke, sai in share gida. Sai in wanka sai in fita, bana dawowa sai dare.

Eh, unguwar mu ba wata babbar unguwa ba ce ba. Da ake faɗa ma ghetto airea ce inda nake zaune. Amma alhamdulillah muna zaune cikin kwanciyar hankali. Muna mu'amala da mutane yaddaa ya kamata ba kamar sauran unguwanni ba, inda unguwar ba ta da girma amma alhamdulillah komai da komai ne.

Eh, wasu lokutan ina jin kukan zakara da safe amma ba ko da yaushe ba. Lokaci zuwa lokaci ina ji. Da yake cikin gari ne kuma yawanci gidajen ba manyan gidaje ba ne wanda harza a ci mutum yana kiwon dabbobi a ciki.

Abincin gargajiyan da na fi so gaskiya ina son ban wake sosai sosai, sannan ina son dambu ma ina son shi sosai. Yaza mana ace an haɗa shi da wake say uwa uba ƙarshen ƙarshe fura. Ina matuƙar son fura.

Eh, na fi son bas gaskiya. Domin kiɗan bas ya fi taski sosai. Bas ba ma za a dasu ba. Bas ya fi taski sosai ne sa ba kusaba amma lokacin ina jin taski ɗin amma na fi son bas.

Eh, gaskiya ban ma ci ka cin abinci a wajen aiki ba. Da yake aikina part time ne ba full time job ba. So kafin in fita nake gama komai, ci abinci. A gida nake breakfast, a gida nake cin lunch. Yawanci, gida ma a gida nake cin bincike cin abinci.

Eh, shekarar da ta gabata na fara fita kasuwanci. Zamu bar gari mu hau mota, mu tafi da kuɗin, mu je mu siya kaya, mu ɗaura a wata mota sai mu turo motar ta zo inda garin da zamu shirya kayan mu masu mu hau mota, motar sai mu ɗauki ta.

Eh, tsawonin aikinmu yana kamawa su waye ƙananun ma'aikata, manyan ma'aikata, manajoji da MD da chairman na kamfani. So idan chairman na kamfani ya bawa MD umarni, MD zai tara manajoji, manajoji su kuma za su tara ragowar manyan ma'aikata da ƙananun ma'aikata a masu.

Gaskiya ina daɗewa ban yi barci da rana ba. Ina ɗaukar lokaci amma irin in inada commitment da yawa nagaji aiki ya tarumun. To wani lokacin banma san lokacin da barcin zai ɗauke niba da rana. Kuma ina ɗaukan kamar awa biyu, awa ɗaya ya dangan.

Launin da ya fi burge ni shine white colour. Daga white fari ke nan, sai launin blue, sai launin shudi, sai launin kore mai duhu, sai launin ja wani lokacin yana burge ni.

Samari ina son yin hula, ina son yin hula mana sosai ma ina son yin hula. Don ko yau in zan bata, ina saka hula a kaina saboda jumpa nake sakawa. Watan babban riga kenan manyan kama su nake sakawa.

Eh, ina amfani da na'urar kwamfuta yanzu haka, abin da nake karantawa a makaranta computer science. Kuma na iya aiki da kwamfuta sosai, sosai fa nake amfani da ita. Yanzu haka na siyar da ta wa ina ƙoƙarin siyan wata kwamfuta kuma nan ba da jimawa ba.

Eh gaskiya nafi son wasan ƙwallon ƙafa, in daki ball da ƙafa na. Wasan ƙwallo kenan, sai ina son wasan ruwa swimming kenan, sai wasan kibiya na harbi da kibiya ina son wannan. Amma yanzu ina son koya wasan harbi shine kibau ɗin nan.

Eh, abunda nake siya a kasuwa daga kasuwa ina siyan kayan miya irin su tumaturi, albasa, tattase, attaruhu sannan ina siyo shinkafa a kasuwa da wake, manja sannan ina zuwa kasuwa domin in biyo refilling na gas dina.

Eh, wane gudun fanka na fi so? Eh yawanci fankan da nake amfani da shi ƙarshen gudun shi shine biyar. To ina sakawa daga biyu, uku zuwa huɗu. Ban cika sashin biyar ba amma na fi son uku. Shi ne intermediate, na tsakiya kenan, bai yawa ba kuma bai ƙadan ba.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, maganar gaskiya na ma fi biyan kuɗi ta waya. Ban cika biyan kuɗi ta cash ba. In bayar da kuɗina, turawa transfer kenan, in yi amfani da wayana in biya kuɗi, kuma yawanci inda nake siyayyan abubuwa, ina da account number su sai dai in tura musu kuɗi.

Ina nake ajiye makullai? Ina ajiye makullai na a aljihuna, ba inda nake ajiye shi ko da yaushe suna tare da ni. Makullin ɗaki kenan. Ina aljihuna duk inda zan je. Idan na dawo ba sai na je wani waje na duba ba kamar zan saka hannu a aljihu in ciro in buɗe ƙofa.

Eh nake tafiya zuwa wurare. Eh idan zan je waje nakan bi ta bakin hanya, in nemi abin hawa a dai dai ta ke nan in haw, in na sauka in biya shi kuɗi sai in ƙarasa inda zan je a ƙafa in babu nisa, in kuma da nisa har bakin wajen za.

Eh, faduwar rana yanayin yana da matukar ƙaya. To amma da yake ni nan a cikin gari nake ba bakin ruwa ba. To kawai dai ina kallon ranan faduwar rana ne ta faɗi. Ba wai ina zuwa wajen ba ne, an ma faduwar ta daga irin lambuha ka ƙo'a.

Sau nawa nake amapani da intanet? Babbar magana. Ai kullum cikin amfani da intanet nake yanzu haka ma da intanet nake amfani. Makaranta da intanet, kasuwa da intanet, ƙome da intanet muke amfani. Ai yanzu kusan rayuwar mutane ta koma kan intanet. Har zuwa nan gaba mun shiga sabuwar era.

Eh, yadda nake son dafa ƙwai. Yadda nake son dafa ƙwai shine, zan siyo ƙwaina a kasuwa, in wanke shi, sai in zuba ruwa a cikin tukunya in ya tafasa, sai in saka ƙwaina in bashi kamar awa ɗaya. Lokacin ya dahu idan na bashi awa ɗaya, sai in cire shi sai in kuma zuba wani ruwan mai sanyi sai in saka shi ciki, sai in ɓare in ci abuna a abinci ko in ci.

Ya na ke ajiye kuɗi? Yadda nake ajiyan kuɗi na shine ina da mabambantan asusun banki. Akwai asusun da kuɗin uzurin gaggawa ne ciki, akwai kuma asusun da sai babbar abu ta taso ake amfani da kuɗin ciki. Ko wanne asusu da yadda nake amfani.

Wane irin yanayi nafi so? Gaskiya na fi son irin yanayin yammaci saboda hantsi ya abinnan rana ta fito, ta zama intermediate babu zafi sai kuma irin yanayin safiyar nan asubh in nan. Ina matuƙar son wannan yanayin domin zaka yi abubuwa da yawa irin su yin ba tare da ka gaji ba.

Na wane nisa kake iya tafiya da ƙafa gaskiya? Ina tafiya mai nisa a ƙafa wasu lokutan. Sosai, nisa sosai don sai inyi tafiyar kilomita uku, huɗu har zuwa biyar. Ya danganta da inda nake son zuwa, don ina tafiya sosai a ƙafa domin motsa jiki.

Menene kayan ciye-ciye ce da na fi so? Eh, ina son fara, sannan ina son ɗan malele, ina son awara, ina son ƙosai, ina son waɗannan.

Eh na iya busa zaki sosai, na iya, ina na ƙware a kan wannan sosai ba sosai da sosai. Kuma ana buƙata zan iya busawa aji, don aji ko na iya ko ban iya ba. In na iya don kuma na ƙware ko don koyo ne.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta na. Ina updating software zuwa lokaci, lokaci zuwa lokaci domin inji daɗin amfani da ita yadda ya kamata. Saboda ita abu ce wadda take buƙatar sabunta wasu abubuwan da ke kanta domin kullum yin sababbin abubuwa ake.

Eh gaskiya yawanci sau biyu nake goge da safe sai kuma in zan kwanta. Amma na kan yi show ɗaya lokaci zuwa lokaci. Amma fi sau ɗaya show biyu sai inda daddare na ci abin da zai takurawa a gorana kuma na fi yi da safe idan na tashi kafin karyawa.

Eh, lokacin da nake zuwa kasuwa yakan kama da safe. Idan na karya sai in je in siya abinda zan siyo a kasuwar, sai in dawo gida sai in wanka sai in fita. Domin kasuwa akwai hayaniya, yana iya zama na ko ka yi wanka in kaje sai ka ɓaci. Kuma gara na da so.

A wane wata aka haife ni? An haife ni a uku ga watan Augusta, shekara ta dubu biyu da biyu. A wannan lokaci ne Allah ubangiji ya ba da iko aka haife ni. Yanzu ga shi har Allah ya kawo mu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida.

Eh gaskiya nafison zama a kujera, shi tabarma idan ba kujera wannan mukan zauna akan tabarma. Amma zama kan kujera ya ɗan fi wasu lokutan. Amma kuma ya danganta idan gajiya ne kawai tabarma ma zamu kwanta mu shimfiɗa a ƙasa muyi baje-baje akan ta yandan muke yi.

Eh, inda na fi son ziyarta shine na faɗa ɗazun. A manyan wajajen da nike son ziyarta ina son zuwa Saudiya. Sannan idan kuma a nan inda muke ne, ina zuwa gidan kakannina da gidan abokaina classmate da abokan unguwa da abokan kasuwa. Duk ina son ziyartarsu lokaci bayan lokaci.

Eh, abun da nake yi lokacin da babu wutar lantarki, nakan zauna kamar yanzu babu wutar lantarki. Nakan duba me zanyi mai muhimmanci wanda in an kawo wuta, zan saka kwamfutana da wayana a caji ne, sai in yi shi a lokacin. Ana nan yake lokacin da babu wutar lantarki.

Yaushe na ke cin abincin dare? Na kan ci abincin dare bayan sallan isha sau tarin yawa. Around ƙarfe misalin ƙarfe takwas kenan, bakwai da rabi daga bakwai de har zuwa takwas. Wani lokacin kuma idan ban dawo da wuri ba, ya kan dauke ni har zuwa ƙarfe tara ma.

Eh, ina iya tsallen igiya. Na iya tsallen igiya sosai. Dan da bama da wani abu da muke yi lokaci bayan lokaci da safe ina tsallen igiya. Ni kaɗai ko mu da abokaina ko ƙannena matan gida kenan mukanyi wasan igiya. Su ma sun iya sosai.

Eh ina kunna alamar sanarwa akan application da nake amfani da shi saboda application ɗin suna da yawa. Ina kunna notification kenan shi ne sanarwa ina kunna shi. To yannzu haka ma wannan manhaja taku da nake amfani da ita. Na kunna mata abin sanarwa wanda lokaci yayi za ta kawo.

Eh ina kunna tsaron batiri, batir saver kenan ina kunna shi sosai ina amfani da shi domin yanzu haka in batirin waya na ya yi ƙasa watan caji kenan akwai inda na kunna da yazo wannan wajen ya sanar da ni domin in rage amfani da wayar karta ɗauke.

Eh, ina matukar farin ciki da jin daɗin samun natsuwa da gamsuwar chewa zan ci gaba da aikin da nake saboda an biya ni albashi. Saboda an biya ni albashi na akan lokaci wannanmun yanasawa inji daɗi.

Eh, ina tauna goro, wasu lokutan gaskiya. Ina tauna goro domin idan kana jin tashin zuciya ko ƙwarnafi, idan kaci goro wannan yana sauka sosai ma goro, musamman ace, ina cin goro ma fa sosai.

Aikin mu shine mu ta yan da muke inganta aikin mu shine, sai mun inganta aikin mu mutane za su ji dadin mu amala da mu, makan bawa aikin mu mahimmanci sosai domin ta hanyar shi ne muke samun ƴan ababan ƙashe wa. Kuma dole mu inganta shi.

Maganar gaskiya, ban cika son wurare masu hayaniya. Saboda bana ma zuwa irin wajajen da suke na hayaniyar. Saboda ni ba mutum bane mai hayaniya, kaga bazan je wurare masu hayaniya ba gaskiya. Saboda ina son nutsuwa, in yi abin da ya kamata, asan da ya kama.

Eh nakan bar kwan lantarki a kunne wasu lokutan amma idan zan yi barci ina kashewa saboda ba kowane lokaci na fi son in ga ɗakin na ya haske ba. Amma kuma ina barin a kunne wani lokacin idan zan fita domin idan na dawo in ga ko wanda abu.

Eh yadda teburin mu ya ke a wajen aiki babban tebur ne amma ko wane ma'aikaci an mashi iya ka da wani ma'aikacin ta yin da ba za ka samu damar yin suruce suru ceba, ba za ka maida hankali akan aikin ka. Gaskiya teburin anyi shi dogo kuma mai tsada.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine amana da gaskiya. Sune abu mafi muhimmanci, gaskiya da rikon amana. Idan mutum yayi daidai, ka faɗa mashi yayi daidai. Idan baiyi daidai ba, ka faɗa mashi baiyi daidai ba kuma a daina gulma a cikin abu.

Eh ina kulle ƙofa kullum kullum. Ya zama na ma dole da in kulle ƙofa saboda ai ba zan samu ƙwanta ba a ci ba zan kulle ƙofa na. Saboda kulle ƙofa shine ma tsaran ka saboda in ka barta a buɗe kamar ka bayar da damar cewa kowa ya shigo maka gida a sanda ya zo ke.

Lokacin da nake cin abincin rana ya kama daga karfe daya da rabi, karfe biyu, wani lokacin har karfe uku ina cin abincin rana. Wasu lokutan ma karfe sha biyu da rabi, sha ɗaya ya danganta da ranar ina aiki ne ko bana aiki. Shine wannan lokacin cin abinci.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta mana sosai. Da ita mana ke amfani wasu lokutan don harkoki na na yau da kullum. Kwamfuta abu ce mai amfani sosai musamman irin aikin mu na yau da kullum da nake tattaba tuƙa ga dole sai da, sai da ita ke yanzu kada.

Eh yadda nake jin hayaniya shine nakan ji ta sosai. Ta ƙuranima bana sukuni in hayaniya ta yawa, bama na kaunar ta bana kaumar hayaniya. Na fi son koma a yi shi an lashe, shine yafi daɗin mu'amala ma hayaniya ai baki wata faɗa.

Eh gaskiya muna da yawa a gida. Mun kai mu ashirin da uku. Muna da yawa amma duka dangin mu sai 'ya'yan baba, ƙannan baba, 'yan uwa gaskiya muna da yawa. Za mu kai irin wajen ɗari biyar haka zuwa ɗari huɗu.

Ina sanya tabarau wasu lokutan amma ni ba ma abokin tabarau bane sosai. In zan fita nake sanya wa, in zan hau abin hawa kenan kamar babur in nine zanyi tuƙin sai in sanya tabarau da kuma mun isa in dawo in cire saboda yana yin iska da ƙura.

Eh, ba mayen wuta da itace ko in ce ba na yi, amma na kan ga wasu anan inda muke iya cewa maƙota su suna amfani da itace domin kunna wuta kusan ko da yaushe domin suna amfani da manyan abubuwa ne.

Gaskiya ni, ba ma abocin kunna Bluetooth bane kullum. Na kan daɗe ma ban yi amfani da Bluetooth ba. Amma idan ta kama, na kan saka shi na ɗan wani lokaci. Idan kuma babu, ba ma ya zaman min ɗabi'a bane. Ban cika ba. Amma in akwai shi a kusa, na kan yi amfani da shi. Idan ni kaɗai nake so na saurari waƙa.

Kallon wata abu ne mai ban sha'awa mai ƙayatarwa sosai. Nakan kalli wata a sararin samaniya tare da taurari. Sannan yayin da mutane suka yi shiru, dare yayi, wata ya fito gwanin ƙawa. Nakan kalla da daddare.

Eh nakan buɗe taga a ɗaki wasu lokutan. Duk da dai yanzu inda nake kwana babu taga amma nakan buɗe taga saboda iska ta shigo cikin ɗakin wata kan ventilation ya wadata a ciki. Domin idan kana ɗaki babu ventilation ba za ma ka ji daɗin zama a ciki.

Eh ina fiticin tufafi na nakan cika lokaci dana zo zan saka idan nayi wanka domin wani lokacin sai mana cika sai in ga ba shi ya kamata in ɗauka ba sai in mayar sai in kuma ɗauko wani wanda ya mun.

Eh, ina amfani da mai na kamfanin Priesia. Shi nake amfani da shi nake shafawa a jikina domin yana ɗan fi laushi kuma yana da ƙanshi. Mai yana da daɗin amfani sosai. Na tsawon lokaci nake amfani da wannan kalan.

Eh, gaskiya kalar takalmin da na fi so ina son takalmi mara nauyi, mara girma, wataƙan kamar black shoe. Ina da daɗin saka wa, sannan wasu lokutan na kan yi amfani da sau ciki, ƙaba ciki kenan wanda ake kira da kwaba shoe na kan yi amfani da.

Eh kayan aikin da muke amfani da su, muna amfani da kwamfuta, da router mai samar da intanet kenan. Sannan mu kan samu ofis muna da ɗakin ma'aikata da kuma ɗakin shawara.

Eh launin idanunmu, launin idona shine babban ƙwallon ciki farine, sai ɗugon baƙi, sai ɗugon pink a tsakiya. Irin kalar nan launin nan dai mai ɗaukar hankali. Sannan ƙwayar idon babba che ba ƴar ƙaramaba.

Eh ina duba daftarin kuɗi mana, ai zaman kuɗi a wajena ba zai yi ba sai ina duba su. Saboda sai ka duba zaka san tabbacin cewa nawa ne. To ai idan ma ba ka duba daftarin kuɗi kamar kuɗin al'amarin yau da gobe na mutane dole shi da dubiye dole.

Eh to, sa'o'i da yawa gaskiya saboda kusan komai da ita nake yi, da ita nake karatu, da ita nake duba lokaci, da ita nake kiraye-kiraye, da ita nake wasu ayyukan na yau da gobe. Waya tana daɗewa ina amfani da ita, da sa'o'i da yawa kamar in ce sa'a kusan sha biyu ina amfani.

Eh ina fatar samun jin yawa mana. Ina fatar samun wannan. Kusan kowa ma yana fatar samu. Kai ma kana fatar samu, su ma suna fatar samu, ku ma kuna fatar samu, mu ma muna fatar samu. Kowa da kowa yana fatar samun wannan.

Eh, lokacin da nake yin wanka, idan na tashi da safe na gama abubuwan da zanyi, nakan ɗebo ruwa na zo na yi wanka na. Dan yanzu ma haka na ɗebo ruwan zan yi wanka. Nakan yi wanka da safe ne ba sai da rana ba ko dare ko yamma. Na fi yin wanka da safe, domin shine lokacin da yafi dacewa.

Gaskiya sa hannu na yana da kyau sosai domin idan na yi babu mai iya maimaita kalar sa hannu. Domin gogaggiyar sa hannu ne professional kenan don ce da Hausa, gaskiya sa hannu na ya bambanta da na mutane kuma kusan ni kaɗai nake kalar sa hannun.

Eh, rubutuna yana da kyau. Da a ce ma da dama zan iya rubutawa, na ɗauki hoton rubutun na tura a gani. Gaskiya na iya rubutu sosai ga kyau ga sauri. Rubutun dai so special sai ma an gani da har duk wuce sai an.

Eh, ina yin waƙa. Ina rera waƙa wasu lokuta, amma ba ko da yaushe ba. Yanzu ma zan iya yi ka ji. Ya Sarkin Rufin Asiri, ya masa ninsirri na fili. Allah me ba dabbobin dawa abinci.

Eh da sassafe idan na farka ina yin alhamdulillahilladzi a'ahayana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala hawla wala quwwata illa billah. Sai in tashi, in yi alwala, in tafi in yi sallah a masallaci, ina dawo sai in ɗau wayana, in duba abin da.

Eh yadda nake gaishe da mutane shine idan na fita idan naga babba ne baba ko yaya zan ce mashi ina kwana ko ina yini ko eh ina kwana ko ina yini shine gaisuwan da muke mu ɗan gaggaisa da kuma mu ɗan tattauna.

Eh ina tafiya da sauri sosai ma. Tab ai Tafiya na da sauri ya fi na mutane da yawa sauri dan ina sauri, sai na wuce ka, sai na wuce shi, sai na wuce su. Sauri, sauri ne da ni idan aka kafa nake tafiya domin in samu in isa wajen da nake son zuwa akan lokaci da ƙuna.

Eh, ina zuwa shagon kayan sanyi, ina zuwa shagon caji, ina zuwa shagon sai da kayan provision. Sannan ina zuwa shagon sai da kayan kwamfuta, shagon kayan electronic. Ina zuwa shago, waɗannan su ne shagunan da na fi.

Eh, yadda nake kiyaye kalman sirri shine ni kaɗai na rubuta, ni kaɗai na sani kuma ni kaɗai nake amfani da ita. Sanan nakan samu littafi in rubuta saboda mantuwa kuma maganin watarana kenan. Ko ina cikin uzurin sauri in na dawo, kalman sirrina ni kaɗai na sani inda zan je in dauka.

Eh yadda nake shaƙatawa lokacin hutu, ina samun lokaci in yi barci mai kyau, in gamsu da cewa eh na huta, in yi wanka, in zauna a gida, in kalle wasanni, in yi karatun yan littattafai, in yi kallo, in buga gem, in yi fira yadda ya kamata.

Yadda wurin aikinmu yake gaskiya wuri ne babba conveniently kuma an tsara shi gurin ta yadda duk wanda ya zo wajen zai fahimci cewa nan wajen aiki ne kuma an san mai akeyi a wajen ba irin gama garin wajajen aiki ba. Daza ka ga wajen aiki ne amma kamar ba wajen.

Eh gaskiya murya na tana da karfi amma na fi magana a hankali saboda bana son daga murya. Na fi son abin da ya shafi ni in faɗi shi ba tare da na ɗaga hankalin mutane ba. Domin magana a cikin natsuwa da kwanciyar hankali fa an makale ya fi siya wa mutum kamala adamci.

Eh, abin da nake yi don nishaɗi, na kan yamb- game, na kan yi hira da abokai, mu tuna abubuwan da suka wuce, mu yi dariya, mu samu nishaɗi mai farin ciki. Na kan kalli ƙwallo, dama na kan buga ƙwallo domin samun nishaɗi.

Wane ne kafofin yaɗa labarai nafi amfani da su? Kafofin yada labaran da nafi amfani da su, ina amfani da BBC, CNN, ina amfani da Facebook kenan, da Twitter da Instagram, ina amfani da su, sannan ina amfani da kafar YouTube.

Eh muna haɗuwa da abokan ciniki lokacin kasuwanci, suna zuwa shago ko ince suna zuwa kamfani su same mu, su faɗa mana buƙa tarsu, sai mu kuma muyi ƙoƙari wajen ganin cewa mun biya musu wannan buƙatar, mun gamsar da su ta hanyar da ta dace da kuma ta ƙara.

Eh, abincin da nake ci da safe shine ina karyawa da shayi da madara da biredi, sannan ina karyawa da indomi nudul kenan. Na fi karyawa dai da ƴan abubuwa marasa nauyi masu daɗin ci wanda za su sama jikiki kuzari.

Eh, maganar gaskiya wajen aikin mu ba a sa yunifom. Ana da yin shiga ne mai kamala, mai ma'ana. Ka zo wurin aiki, ka yi aikin da aka baka, in ka gama lokacin tashi ya yi kuma ka tafi amma ba ma saka yunifom, ba ma saka.

Eh ina cin salad. Ina cin salad sosai. Jiya ma na ci, shekaran jiya kawai naci abinci. Ina cin salad, da kabeji da sauransu kayan vegetable kenan ina cin su domin suna taimakawa lafiyar jiki sosai da sosai. Ina cin su lokaci.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo amma ban fiya siya ba saboda suna ɗaukan lokaci ba su zo akan lokacin da nake so ba. Amma ina siyan kaya a yanar gizo sosai lokaci zuwa lokaci nakan siya a yanar gizo amma na fi zuwa da kaina a kanti in siya, in zo da su gida, in yi aiki da su lokacin da.

Eh, ya dangantaka da maƙota take. Gaskiya dangantakarmu abin sha'awa ce, dan za ka ce ma kusan an zama ɗan'uwa, maƙoci da maƙoci. Idan wani baya nan za a san baya nan, idan ya dawo za a san ya dawo. Idan abin farin ciki ya faru a maƙota muna haɗuwa a yi farin ciki, in na jaje ne ma ana haɗuwa a yi zazzali.

Eh ina da katin kasuwanci mana, ai doka ma baza ta barka ka fara kasuwanci ba baka da kati, domin sai kana da katin mutane zasu aminta da ku ba an baka shaidar cewa kai amintacce ne wanda ya san me yake yi a kan kasuwancin ka, ayi gama gar baya kasuwanci, dole sai kana da katin shaidar kasuwanci mana.

Eh, yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine ina zauna na ga da wane aiki da wane aiki zan yi. Ina rubuta su a takarda, so idan na gama fidda wa sai zuwa in fara yawon inda suka fi muhimmanci har ai zuwa ƙarshe. Wannan yana taimakawa sosai wajen gane aiki wanda ya fi muhimmanci ka gama shi a karshe.

Abin da nake son ci a wajen aiki shine ina samun kamar yoghurt, abu dai, soft drinks dai, in ɗan yi amfani da su, sai ina son vegetables haka wanda ba za su ɓatan ciki ba in an ci. Amma nafi son ma drinks haka soft drink.

Eh ina yin hasashen lokacin barci mana. Eh yo ina hasashen inga lokacin da ya kamata in yi barci. Wannan ma ai ya zama ɗabi'ar kowa da kowa ka yi hasashen lokacin yin barcinka saboda ai sai ka yi hasashe za ka tsara wane lokaci ya kamata ka yi barci.

In ba ka sanya turare ka shiga uku, ina sanya turare. Ga shi kwalban turaren nan ma a hannu na. Idan ana bukata in ba ku kuji ƙanshin sa sunan shi alharram Ud. Turare ne mai kyau, mai ƙanshi, mai daɗi wanda baya sa mutum ciwon kai ko abu. Yana da kyau.

Eh, ina ɗinka tufafi mana. Ina ɗinka tufafi sosai ma. Yanzu haka akwai wasu tufafi guda goma sha biyar ɗinkakku a ƙasa. Yanzu ma haka wanda zan ɗauka in saka damu. Eh ɗinka tufafi aikin mune, muna ɗinka tufafi.

Eh, yani ke kawowa gidan mu? Ina kawowa gida akan lokaci akan ƙa'ida cikin nutsuwa, kwanciyan hankali, cikin farin ciki. Haka nake kawowa gidan. In zo mu gaggaisi, za su yi farin ciki da jin daɗin dawowa ta, bana ɗaura fuska bana fushi. Haka nake gida.

Wane irin nama na fi so? Kalar naman da na fi so shine naman kaza. Na fi son naman kaza sosai gaskiya musamman ma a sai kazar gargajiya na Hausa kenan. Yana da zaƙi sosai ga daɗin ci ba kamar na brolers ba ka ji shi wani.

Ina iya jefa dutse nesa. Eh, ina iya jefa dutse nesa. Idan na jefa ma nesa yake yi sosai. Gaskiya ina jefa tana yin nesa sosai, nisam ma ina iya jefa. In kuma a jaraba jifan kutu, zan iya jefa sosai gaskiya.

Eh ina iya yin iyo, na iya iyo a ruwa. Iyon kurmi ke nan rabi. Na iya iyo. Ai abu ne mai kyau ma mutum ya iya iyo. Na iya iyo a ruwa. Na iya iyo sosai. Linkaya in tafi, in tafi, in tafi. Inyi iyo mai nisa.

Eh, dangantaka ta da shugaban wajen aikinmu ya zama na ma ya ɗauke ni kamar ɗa. Muna tattaunawa da shi sosai, dangane da aiki na ma dangane da abin da ya shafi kai. Gaskiya muna mutunci da shi. Alaƙarmu ta zama alaƙa ce wadda take babba, mai ciko da alkawari.

Ba na sanya agogo a hannu gaskiya. Da dai ina nakan saka agogo a hannu amma yanzu ba na saka wa saboda manta shi nake. Idan na cire wasu lokuta sai sa bana saka agogo a hannu. Da kam na saka amma ban da yanzu. Dan yanzu in na saka na je wani wajen na cire to dana a ji shi shikenan namanta.

Kana rubuta kashe kuɗi? A'a, bana rubuta kashe kuɗi saboda suɗinne, saboda duk kuɗin da zan kashe ba masu dayawa bane ba. Da man can na riga da na lissafa kuɗin da zan kashe. So idan na kashe ba buƙatar ace sai na rubuta. Yes dear.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi musamman ma lokacin da aka fin yin zafi. Yau rana ta kai zafi, nakan sha ruwa mai sanyi ko da yaushe domin sanyaya jiki da sanyaya zuciya domin ƙasa magancewa.

Yaya nake shan, nake yanke shawara a aiki? Nakan yanke shawara ne ta hanyar aunawa abin da zan yi ya kamata nayi ko bai kamata nayi ba. Da wannan ma'aunin nake yanke abin da ya kamata nayi.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa. Wasu lokutan nakan yi da kaina, wasu lokutan nakan saurari wata sai in maimaita. Yanzu ma zan iya rera wa idan da buƙatar hakan. Zan iya rera waƙa idan da buƙatar hakan sai in yi yanzun nan. Wallahi tallahi.